Ku gaya mana game da doya. To doya dai wata aba ce dai nau'in abinci ne wanda take da farin jini sosai da sosai. Kusan ba a yankin mu ba ina tunanin indai har a nahiyar Afirka ne doya tana da asali, tana da tushe kuma tana daga cikin abinci dai da ake ji da su. Kuma tana ma daga cikin abincin da kusan tana da tsadar sha'ani a kasancewa dai sanda ake da buƙacinta. Tana da tsada gaskiya. Ba, a ba ce bane ba wanda ƙaramar kuɗi za ta samar maka da shi a wadace. Dai kana son sa a wadace toh gaskiya sai ka kashe kuɗi sosai da sosai. Sha'anin dafa doya kuma akwai su kala kala. Kana iya dafa a ruwan zafi fara. Abu nufi kaɗan yanyan kashi da ɓawon shi ka saka a ruwa. Idan ya ɗan tafasa sai a ɓare ɓawon a ci ko da mai ko da yaji. Sannan ana iya a dafa shi a masa haɗi da ko shinkafa ko da wake ko da dankali da makamantansu. Shi wan na aka, ana masa haɗi ne yanda aka saba girki. Saka ruwa, a saka ma magi, manja da dai sauransu a cikin ruwa. In yayi sai a saka doya in ya tafasa. In ya tafasa sai a dafa kamar da na faɗa kuma ana haɗa shi da ko shinkafa ko wake da sauran kuma nau'in abincin da doyan take tafiya da shi. Sannan kuma ana iya soya ta. Ana soya ta a ci a soye. Wani masu kan soya shi har da, har da ƙwai. Wani ma kuma ana sakwara da shi. Sakwara shine a dafa doya in aka dafa ta da ɓawo sai a ɓare ɓawon. In aka ɓare ɓawon sai a daka shi. In aka daka shi sai ya zama tuƙa man tuwon. Tuwon ne muke cewa sakwara. To gaskiya kowane irin nau'in doya in ka sarrafa shi kam tana da daɗin sha'ani sosai da sosai. Akan girbe doya misali ya zumu a ge a yankin mu in kana so ka ga doya ya ɗan wadata a al'umma wanda kusan kowa zai iya ya siya. To daga ƙarshen watan takwas ne, watan tara da watan goma. To lokacin za'i ya ace doya yana na a wadace ga mutane. Amma gabadin, gabacin nan kam yake yana da ɗan waya wahalan samu. Don a nan inda nake ta yiwu wa a dubu biyar bai wuce ba ka ƙwaya biyu ko uku ba idan babu in ke nan. Saboda haka gaskiya yakan yi tsada duk da ya danganci lokacin da ake girbata. Lokacin da ake girbe shi da yawa ana samu shi da yawa. Ama in lokacin da ba lokacin sa ba ne ba yana da tsada. Kuma na a kusan zan ce na riga na faɗa da me ake ci doya. Da mai da yaji da stew da sauran su dai duka bayadda dai ba acinta daminya in aka mai da ita sakwara amma tabbas kam doya abace abincine abunci sosai da sosai kuma zaka ga ana jin daɗin sa sosai da sosai kuma ana ji da shi shima.